To, shi damuwa, damuwa ma dai a iri-iri ne. Akwai damuwan gajiya, akwai damuwan abokin aiki yazo ya isheka da surutu, da cece-kuce, dawaye-dawaye. To, kai idan damuwan gajiya ne sai a nemi hutu, a dan je break, a dan yi recess kaɗan, sannan a dawo a kan aiki. Idan kuma damuwan abokin aiki ne, wani abu ne da sai ka yi amfani da basira da tunani. Sannan sai ka magance shi. Sai ka-- nan fa zaka iya yi musu magana ka ce kaɗan yi bizi, kana da, eh, ayyukan da zaka dan ƙara she ku yi maganan anjima. Wannan ma zai yi aiki.

To, tsoro dai shine abin da ya fi ba mutum ɗan adam tsoro, na farko shine rashin, eh, kwanciyan hankali. Duk yadda aka yi idan hankalin ka na kwance babu abin da ba ka da komi to ni kwanciyan rashin kwanciyan hankali ya fi bani tsoro. Sannan sai kuma ace rashin lafiya, rashin lafiya. Dan duk wani abun da ma zai zo ya baka tsoro daga baya sai kana da lafiya ma zaka tsorata. Eh.

Wai so nawa nake amfani da wayana? Ka ji wani tambaya? Sai dai ko ni dai amfani da waya na fa sai dai a cewai so nawane bana amfani da shi. Dan ni a ganina ina ji in dai ba bacci ba ko ibada, ban ga lokacin da bana amfani da wayana ba. To kaga kuma idan aka cire bacci bi wuci, kayi sau ɗaya da rana sannan na da rawa. Ibada kuma a tsaye sau biyar ko shida a rana. To kaga irin lokutan da bana amfani da wayana amma ko wane lokaci ina amfani da wayana in dai har ba bacci nake yi ba.

To abincin rana ya danganci in ranan aiki ne. Ranan aiki ne wurin karfe biyu ne na rana. Idan kuma ba ranan aiki bane kana gida wani lokaci biyu da rabi wani lokaci daya da rabi ya danganci eh kana zaune ne ko kuma kana wani aiki ne ko kana wani abu ne. Idan ba ranan aiki bane kana gida ka fita ne ko kuma kawai daga daya da rabi sai biyu da rabi cikin lokutan nan.

Toh! Baya wuce dai tsakanin ƙarfe takwas zuwa takwas da rabi. Eh, tsakanin takwas zuwa takwas da rabi na kowane rana shine lokacin kwana. In ka, in ka kwanta kwana sai wata ƙila a tashi ƙarfe huɗu, ƙarfe biyar don ibada, haka ne maganan?

To idan babu wutar lantarki akwai sola sai dai kuma ka gani manyan fankokin ba za su yi aiki ba ɗaya ke nan. Na biyu manya manyan abin sanyi kaman firij ba za su yi aiki ba. Amma ka ga ɗan wuta ɗan TV za a iya amfani da su solar a sha kallo ai cajin waya a ga kuma haske. So ban -bancin lokacin da akwai wuta da lokacin da babu wutar ma ba wani yawa yake da shi sosai ba. E, haka abin yake.

Sosai ma kuwa, sosai ma kuwa saboda shi barkwanci abu ne da ke sa mutane nishaɗi. Kuma duk inda mutum yake akace yana sa mutane nishaɗi. Kaga za a ji daɗin zama da shi kuma idan ya tafi za a ji kyawan shi. Shiyasa ni duk inda na shiga so ɗaya, so biyu sai ka ji anane. Wa yaushe za ka zo? Ya ka za ka za ka tafi ka bar mu kwana biyu ma ka guje mu. To mu gama nan zuwa. In ka zo kuma ana sannu da zuwa ana marmari ana jin daɗin zuwan ka. Kaga kome yayi kyau.

Eh, ina kasuwanci amma da yake ba, ba zagayen duniya nake kasuwanci ba. Kasuwa ne da daga cikin kasuwa sai a dawo gida. Ba wai wani dogon tafiya ba ne. A inda kake a nan kake kasuwancin so ba wai gari gari kake zuwa ba. Idan kuma abubuwa nima da za ka siya da gari gari za ka sa a kawo maka direct ne kai ba sai ka je ba. To ai abun yana da kyau kuma ana jin daɗin hakan.

Eh, ina amfani da eh, mataimakin murya saboda ko da yake ba mawai ina amfani da shi, cewa zan yi ya danganta. Ka ga idan wani babban waya kake amfani da yake da yake enhancing, which means yake taimakawa da kanshi kenan. Akwai enhancing ɗinda yake zuwa direct kana magana yana tace murya, yana tace surutu da ban, yana barin murya da ban. Wannan yana da daɗi idan kana waya kama a cikin jama'a ko kana cikin taro ko kana kasuwa, wurin dai da akwai hayaniya. To ka ga wannan yana taimakawa sosai. Amma wai ace ni don kaina in sa saboda ko murya na ina ma ganan cewa murya na ba ta yi zaƙi ko abu. Ni ina ɗa namiji ba na mace bai ina maganan nema in canja murya. So wannan shine bana amfani da shi don dai don, don sawa da kaina. Amma wayoyin da suke zuwa da shi na ƙira saboda su tace surutu da ban magana da ban, wannan yana.